Yaya kake magance matsaloli a aiki? Gaskiya a wurin aiki koyaushe ina iya gwargwadan ƙarfi na, in tabbatar da cewa na magance duk wani matsaloli. Lokacin da matsala ya tashi, ina barin hankali na, bana tara hankali na kuma hakan yana taimaka mun matuka wurin in ga cewa na maganta matsalar a cikin kwanciyan hankali. Tun lokacin da aka ce matsala ya faru to ni kuma bana tara hankali na, ina kwantar hankali na kuma ina nuna abun ba kome ba ne, sai ka ga na samu sauƙi kuma hakan ya taimaka mun wajen magance wannan matsalar. Shi ya sa koda yaushe idan matsala ya faru, ba wanda ake fara nema a gurin aiki sai dai ni. To hakan yana taimakawa a gurin ɗaga sunana a gurin aiki. Kowa ya san da cewa ina iya gwargwadon ƙarfi na, in ga cewa duk lokacin da wani matsala ya tashi na magance shi.

Wane irin yanayi kake fi so? Gaskiya ni, ba wanda ko kuma ba in ce ba yanayin da za a ce wannan shine yanayin da na fi so. Amma kuma gaskiya ina son yanayin sanyi. Lokacin shine lokacin da ake samun kwancin hankali da natsuwa. Kuma wannan lokacin yana ka wa mutum ƙarfin basira kuma yana ƙara wa mutum fahimta. A kodayaushe duk lokacin da aka ce sanyi ya zo ina jin daɗin yanayi nan saboda abin da ya sa gaskiya, abin da ya sa yana taimakawa sosai musamman ma a wurin karatu. Lokacin da aka ce mutum sanyi ya zo to zai samu sauƙi na lamarin karatun shi kuma da soron su. Amma idan aka ce yanayi na yanayin zafi, za ka ga abubuwa sun cakuɗe, za ka ƙaƙo karatu ma mutum yana ɗan bashi wahala. Amma idan aka ce lokacin sanyi ne za ka koma ya zo sauƙi.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Gaskiya, ni mutum ne mai amfani da waya sosai. Gaskiya, musamman ma abin da isa nake amfani da waya shine ina da aiki da yawanci ana-- ina aiki a waya. Da duk lokacin da aka ce waya baya tare da ni, to gaskiya ina ɗan samu cikas musamman ma a aikin da nake yi. Shi ya sa gaskiya ni yanda nake amfani da waya ba shi da iyaka. Na haka na yi amfani da waya so uku ko so huɗu ko so biyar a rana. Ya-- ta danganta da yanda abu bai takama. Amma gaskiyar yanayi ne bana wasa da, a'a amfani da waya saboda ai shi waya da shi nake yin komai. Yanayin aiki, yanayin ƙiran mutane, ƙiran abokan arziki da yunwa duka a waya ne nake yi. Da duk lokacin da aka ce bana tare da waya gaskiya, ina matuƙar shiga wani yanayi na buƙatar waya. Shi ya sa mawa a koda yaushe ni ina tare da waya.

Yaya kake kare kanku daga soro? Gaskiya soro muna iya gwargwadon ƙarfi mu muga cewa mun kare kanmu daga su saboda ai soro ba wani abu ne na kirki ba. Eh, ko da yaushe muna iya gwargwadon ƙarfin mu muga cewa mun guji soro kuma mun shiga gidan soro. Hakan yana taimakawa sosai a wurin cewa, a wurin tabbatar da cewa soro bai samu ya taɓa jikinmu ba. A ko da yaushe gaskiya, ba ma wasa da lamarin shiga gidan soro saboda yana taimaka mana sosai. Kuma yawanci da daddare idan dare yayi muna kunna maganin soro kuma da yamma ma muna fesa maganin soro a gurin makwancinmu. To hakan gaskiya yana taimaka mana sosai a wurin mu ganin cewa fa mun samu sauƙi, ah, musamman ma idan aka zo musamman ma yanayin soro. Idan zafi ta zo kam shine lokacin da soro ya ke kan yi yawa. To wannan lokacin gaskiya muna iya gwargwadon ƙarfi mu tabbatar da cewa muna shiga gidan soro.

Kana zama kan gwiwa? Eh to gaskiya zama a kan gwiwa in ta kama ina yi. Idan kuma yanayi kuma inda na samu kaina dan To misali idan ina gida ne, to wata ranan ace idan na gaji da zama a ƙafa sai ka ga mutum ya ɗan zauna a kan gwiwan shi. Ko kuma lokacin da nake motsa jikina, idan ka ga na fita motsa jiki ina gudu kuma ina tafiya a hankali dai da sauransu. To a cikin motsa jiki akwai yanayin da zaka ga na zauna a kan gwiwa na. To hakan gaskiya yana taimaka mun shi ma matuka in ga cewa fa na yi a, a motsa jikina yanda ya kamata. Kuma gaskiya ba na wasa da motsa jiki saboda shi ai motsa jiki abu ne mai amfani sosai kuma wanda a ke bukata a ko da yaushe.

Hana kunna kendir a gida? Eh, gaskiya bana kunna kendir a gida. Da ne dai lokacin da muna amfani da kendir amma yanzu yadda zamani ya kawo gaskiya ba ma amfani da kendir a gida. Duk anyi abunda za kaga zamuyi tofa gaskiya ba ma amfani da kendir sai dai, sai dai muyi shi. Imma sai muke bukata sai dai mu kunna tojila ko da sauransu amma saboda kasancewa yanzu ba zamani bane wanda ake amfani da kendir. Za kaga da wuya ace muyi amfani da kendir. Ko da yaushe mu dai gaskiya muna amfani da haske ne idan ake buƙatan haske ko kuma wutar lantarki wanda ko da yaushe akwai shi ba ɗaukewa ake yi ba.

Wayanne apps kake amfani dasu sau da yawa? To gaskiya idan aka ce maganan app da nake amfani da su, wanda nake amfani da su kullum kullum ko a ce sau da yawa gaskiya ba za su irgu ba. Saboda, a ko da yaushe gaskiya ina iya gwargwadon ƙarfi na ingacewa. Fa nayi abun da ake buƙata a ko wanne app. Sai sa ka ga wannan misali a ce WhatsApp, gaskiya ina shiga WhatsApp sosai. Saboda shi WhatsApp ina amfani da shi saboda ta hanyar kasuwanci na ko ta hanyar aiki na, na ma'aikata ko aiki na na ofis duka ina amfani da WhatsApp. To sai ka ga gaskiya ina amfani da shi wannan WhatsApp ɗin sosai. Kuma akwai app na ƙur'ani kuma shi gaskiya app na ƙur'ani ɗin kam na fi amfani da shi ma sosai. Saboda akwai abubuwan da ya kamata wajibi mutum ya dinga yi da su. Misali karatu irin na su ƙur'ani kaga wajibi ne kullum mutum ya yi. To ina amfani da irin app na ƙur'ani shi ma ko da yaushe.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Gaskiya, ai dangantaka da maƙwabta shine abu mai fi kyawu. Kuma duk lokacin da aka ce mutum baya dangantaka mai kyau da shi da maƙwabtanshi, gaskiya akwai abin tambaya a ciki. Sai sa ko da yaushe za ka ga muna gwargwadon ƙarfin mu muga cewa mun zauna lafiya da mu da maƙwabtanmu. To mude yawanci gaskiya mu shiga ƙafan mu baya lokaci bane wanda a ce wai ka shiga gurin maƙwabta a ko da yaushe. Kowa, kowa dai yana rike, ya rike kanshi iya gwargwadon ƙarfi. Lokacin da aka ce ana buƙatar mutum a ganshi sosai, ka ga a ganshi amma in ba haka ba, ko yaushe muna iya gwargwadon ƙarfi mu tabbatar da shi muna zama, muna zaman lafiya da mu da maƙwabtarmu.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Gaskiya takardun aiki abu ne masu muhimmanci. Kuma gaskiya muna tabbatar da cewa muna ajiye su a wuri mai kyau. Duk lokacin da aka ce wannan abu ne mai muhimmanci, to dole mutum ya tabbatar da cewa fa ya ajiye shi a wuri mai kyau inda shima zai samu kwanciyar hankali. To, gaskiya takardun aikin mu muna ajiye su, ina ajiye su a ɗaki na ciki ba ma ɗaki na waje ba. Saboda hakan yana taimakawa sosai. Bana wasa da takardun aiki na. Kuma duk lokacin da aka ce wannan abu ne na aiki bama takarda ba koma meyene, ina gwargwadon ƙarfi in, in ga cewa fa na ajiye shi a wuri mai kyau yadda fa ba zai ɓace ba ko kuma ba zai samu wani matsala ba. Hakan kuma yana nuna cewa jajircewar mutum ne kuma da fahimtanshi da ƙwarewanshi a gurin aiki. Duk lokacin da aka ce mutum fa wai baya kula da takardu ko kuma baya ajiye takardu shi mai kyau kaga, a ji za a ce wannan mutum ne wanda bai kula da aikinshi ba da sauransu. Shi yasa mu koyaushe indai a wurin aiki ne ina tabbatar da cewa na ajiye takarduna a wuri mai kyau ba wasa.

Ana duba dabtarin kuɗi? Eh, gaskiya ana duba dabtarin kuɗi. Ai idan dabtari tana da amfani kaga, dole mutum ya nemi shi. Ni duk lokacin da aka ce abu ne yake da amfani, mai amfani sosai ne to ina tabbatar da cewafa, na ajiye shi, Ina tabbatar da cewa na ajiye shi a wuri mai kyau inda ba za'a samu matsala ba ko kaɗan. Kuma duk lokacin da aka ce dabtari wannan na kuɗi ne to, zaka ga ba na dam, baya damina fa ina siya saboda ai na san zai mun amfani. Shi ya sa haka ko da dabtarin kuɗi ne ina siya kuma baya damina ko kaɗan. Duk lokacin da kuma aka mun tallan shi ko aka ce ita zan siya kuma ba na ƙi kuma ina zuwa kuma ina siya. Sai ya sa ma duk lokacin da aka samu wani dabtari na kuɗi mai amfani zakaga kowa yana cewa akawo mun saboda kowa ya san ni mai siya ne kuma ba na wasa.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Gaskiya dai ni ba mutum bane maijin mai son jin labarai amma idan ta kama ina jin labarai kuma kafofin da nake amfani da su gaskiya basu da yawa. Akwai ƙafar da ake ce mashi NTA ko kuma wani su BRTV ko idan ta kama ma ko da shi abunda ake kiranshi FIFA ina jin labarai dashi amma fa gaskiya ni ba mutum bane mai son yawan jin labarai. Gaskiya a ko da yaushe ni dai nafi son in yi karatu to amma idan aka ce na gama karatu babu abunda zanyi haka zan iya amfani da wannan dama in karanta jarida ko kuma a, in nemi ƙasa a tashar da ake watsa labarai kuma sai ka ga na bayar da hankali na, na ji labarin da ke tafiya a cikin yanayi.

Me kake yi da ragowar abinci? Eh gaskiya ni idan zan zuba abinci, ina zuba abinci daidainan, bana zuba abinci wanda za a ce wai na ci ya rage sosai ko na yi albazaranci da shi. To amma idan aka ce na zuba abinci na rage, to gaskiya nidai ina ba wa mutane ne almajirai a waje ko kuma ƙannena a gida ko kuma ƴan uwa a gida. Don ni gaskiya na fi so duk lokacin da zan ba wa mutum abinci ya zamanto abinci ne sabo ba wai abinci wanda na yi amfani da shi ko kuma wayansu sun yi amfani da shi ba. A ko da yaushe bana son zuba abinci wanda ya fi geji na saboda haka za ka ga da wuya a ce na rage abinci a kwano. Sai dai ace in mutum ya zama in zuba mashi a nashi daban sabo wanda ba a sa hannu ba. Na ga hakan shine yake nufin kamar karrama ɗan adam da soron su. Gaskiya ni ba mutum bane mai son ba wa mutum abincin da ya rage. Sai dai in ta kama na fi son bayar da sabo.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Eh, to shi lafiya wannan dole mutum ya kiyaye shi. Amma dai mun sani mutum bai isa ya kiyaye kanshi ba, sai Allah ne zai kare shi. To amma mutum hakan baya nufin mutum ya zai yi komai. Idan akacze ɓangaren da nake bi in kiyaye lafiya, na gaskiya, na farko. Ina tabbatar da cewa duk lokacin da na zan ci abinci, na wanke hannuna da ruwa mai umo, ruwa mai tsabta wanda zan yi amfani da shi in ci abinci. Kuma ina tabbatar da cewa abincin da zan ci abinci nunne wanda yawon kuma kyau. Idan kayan lambu ne, ina tabbatarwa an wanke shi da gishiri kuma ya tabbatar an wanke shi da ruwa mai kyau. Kuma ina tabbatarwa ba ƙuda kuma ba wani abu wanda ban yarda da shi ba. Idan kuma ya kasance wani abun sha ne, ina tabbatar da shi a rufe yake. Kuma sinadari da aka haɗa shi sinadari ne wanda yake ba wanda zai kawo wani illa a jikin lafiyar ɗan adam ba. Hakan yana taimakawa sosai a wurin kiyaye lafiya.

Kuna da WiFi a gida? Eh, gaskiya muna da WiFi a gida. Kuma I.T WiFi yana taimakawa sosai. Yanzu misali ni yanzu na sayi WiFi, wani WiFi nera dubu saba'in. To wannan WiFi yana taimakawa sosai idan dai mutum yana gida, idan kuma yana buƙatar data ba wani ciwon kai ko wani damuwa. Kawai sai dai ya kama hotspot. Haka hakan yana taimakawa sosai da duba da yanayin da ake son komai ya zamanto na zamani komai ya zamanto hanya mafi sauƙi. To hakan gaskiya yana taimakawa. Kuma muna da WiFi a gida.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Gaskiya idan aka ce abu ne na sabon fasaha idan ya zo, toh ina ƙoƙarin ƙarfi na inga cewa na koyi shi kuma na gane shi kuma na yi amfani da shi yanda ake buƙata. Don lokacin da aka ce wannan sabon abu ne, fa toh dole ne mutum ya dage kuma ya koyi shi. Amma lokacin da aka ce.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Gaskiya, yanda nake karɓan kira a aiki tana shaban ban da yanda yanayi na aiki yake. D yanda nake kira aiki shine yanayin da zan karɓa kira. Yanzu misali ina da aiki sosai akan teburi na a ofis, toh kaga dole ne in sassauta ɗaukan kira kuma bazan ɗauki kira ba kuma bazan karɓa kira ba sai kira masu muhimmanci wanda ya zamanto wajibi dole mutum ya amsa. Amma wani kiran wanda ba wajibi bane ina barin shine ina yin abun da ya zamanto wajibi. Hakan yana taimakawa in ga cewa na gama aiki na ba tare da wani tikas ba kuma hakan yana taimakawa a ga cewa na gama aiki na akan lokaci kuma hakan yana taimakawa in ga cewa na biya buƙatan mutanen da suke cikin ujila.

Kana son abinci mai yaji? A'a gaskiya ni bana son abinci mai yaji. Duk abincin da aka cina da yaji da yawa fa gaskiya ni bana ma tabashi. A duk lokacin da nake dafa abinci, idan aka ce wani zan dafa abinci to ina gwargwadon ƙarfi na in ka ce fa na tabbatar ban sa attarugu diyawa ba kuma ba abun da sinadarin da zai ƙara wannan abincin yaji. Saboda yaji ba wani abu gwanin wanda yake ƙara wani lafiya, sai dai ma ya dami mutum ko a ƙirji ko a jiki da soron su. A lokacin da na na ke dafa abinci to ni ina gwargwadon ƙarfi na in ka ce na kare wannan abincin daga yaji. To amma idan ya kasance wani ne ya dafa to fa ba lalle ba ne ace an kare shi daga yaji. Ni abin da nake yi in kare ƙana shine in ni na tabbatar a abincin akwai yaji, fa bana zuwa kusa da shi kuma ni ba mai son abinci wanda yake da yaji bane.

Ana kallon taurari da daddare? Eh, gaskiya ina kallon taurari da daddare kuma yanayin kallon taurari zaka gaya shaban. Ban Haka misali ana kallon taurari, a misali idan aka ce wata ya fara ko wata ya zo tsakiya ko wata ya zo ƙarshe. Lokacin da wata ya fara, haka ana kiransa lokacin, lokaci ne wata an yi masa jinjirin wata. A wannan lokacin fa ko da ka fita kallon taurari ne, ba lallen ka ba zaka kalle su sosai. Amma lokacin da wata ya zo tsakiya ba lalle ka kalla taurari ba saboda hasken wata yana hana su haske. Kuma musamman ma lokacin zafi, idan aka ce lokacin zafi ne sosai kuma damuna yakan kama to a wannan lokacin ne ake ganin taurari. Musamman ma idan mutum ya tashi tsakiyar dare zaka ga taurari a ko ina.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh toh, duk lokacin da saƙo aka ce ya shigo a wurin ofis ko wurin aiki gaskiya nine mai sa hannu. Saboda ai nine babba wurin aiki to duk lokacin da aka ce saƙo ya zo toh zaka ga na yi kokari na tabbatar da cewa na sa hannu. Kuma duk lokacin da aka ce an kawo takarda kafin na sa hannu ko kuma an kawo saƙo kafin mu sa hannu ko na sa hannu, suna tabbatar da cewa fa wannan saƙon da aka kawo saƙo ne mai amfani gare mu ko kuma saƙo ne mai amfani ga wayanda suka turo saƙon ko kuma saƙo ne mai amfani ga jama'a da sauran su. Kuma wannan amfani ya zamanto amfani ne wanda yake na ƙwarai. Wanda ko wane hankali idan ya ji kuma ya gani zai tabbatar da wannan amfanin na ƙwarai ne. Shi yasa ƙo wani lokaci ake bani yadda kuma nake sa hannu a kan ko wane saƙonni wanda ya zo ta wurin ofis na mu.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Eh gaskiya rubuta rahoto yana da ƙa'ida kuma yana da nifi. Duk lokacin da aka ce ana buƙatar rubuta rahoto, to kaga ba za ka ce ga wai iya kacin yadda za ka rubuta ba. Idan aka ce ana so rubuta rahoto, ko sau ɗaya ko sau biyu, to fa iya yanda aka gaya ma ake so iya abin da aka gaya ma za ka rubuta. Ni dai gaskiya ina da ƙoƙari wajen rubuta rahoto, ba'a ce ƙaba a jiyo ne kuma idan aka sani rubuta rahoto, ina rubuta rahoto ne mai amfani wanda zai amfani kowa da kowa. Kuma hakan yana taimakawa a ganin cewa an samu biyan buƙata akan kari kuma akan lokaci su.

Wani gidan abinci kake fi so? Toh ni dai gaskiya idan aka ce ga gidan abincin da na fi so, ba a wani gidan abinci daya wanda za ka ce gashi wanda nake so. Saboda ni ba ma mutum bane wanda ya damu wuracin abinci a waje. Gaskiya, ni ko da yaushe abincin na a gida nake ci kuma hakan yana taimakawa sosai. Duk lokacin da aka ce mun ga abincin waje, matu gaskiya fa bana damuwa in tafi gurin abincin wajen. Eh hakan yana taimakawa sosai da sosai. Kuma ni ba mutum bane wanda ya saba cin abinci a waje. Yanzu idan aka ce mutum ya saba cin abinci a waje, za ka ga yayi wuya ya ci abincin gida. Shi yasa ko da yaushe nake koya hakaina yadda zan ci abinci na gida ba wani na waje ba.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh ina kulle ƙofa kullum, musamman ma idan dare ya yi, idan zan kwanta to kaga Dole ne in kulle ƙofa. Kuma da safe, bayan na zo daga salon asibayi, ina kulle ƙofa. Duk wannan lokaci ne wanda mutane ba su fara yawo a waje ba, to kuma hakan yana taimakawa a wurin cewa ka kare kanka da kariyar allah To idan aka ce kuma lokacin rana ta yi tofa, ina tabbatar da shagira a kulle yake. Saboda shi ma hakan yana taimakawa a wurin ganin cewa yara ba su je sun dawo inda ba a aike su ba kuma irin su dabbobi da sauran su ba su samu sun shiga gida ba. Hakan gaskiya yana taimakawa.

Me mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a cikin kasuwanci shine gaskiya. Duk wanda aka ce mutum ba yi da gaskiya kuma dukan dai aka ce ɗan kasuwa ne ba shi da gaskiya to fa kasuwanci ba lallai bane ta ci daba. Shi kasuwa shi abu ne wanda yake buƙatar gaskiya, yake buƙatar amana da riƙon gaskiya. Duk lokacin da aka ce ɗan kasuwa ba ya yi da gaskiya to fa ya bar abu mai mahimmanci sosai a cikin kasuwancin shi.

Kana lulluɓe da bargo? Eh gaskiya ina lulluɓe da bargo amma fa idan yanayi ta kama ni misali idan aka che lokacin sanyi ya shiga ko ya kama to dole ne mutum ya lulluɓu da bargo. Amma fa idan lokacin zafi ne mutum ma sai dai ya buɗe jikinsa baya ce kuma ya lulluɓe da bargo ba. Saboda shi ai lokacin zafi ana buƙatan iska ne ma sai dai ma mutum ya ci ya dinga saka kayan ƙanana kuma ya dinga fita fili wurin da haske iska ke kaɗawa.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Da yanina gaskiya yanayin ɗakin da na fi so shine yanayi ɗaki a ce yana da sanyi kuma bayi da zafi kuma sanyin ba wani sanyi shan shan ba ne wanda zai tara hankali. Sanyi dai- dai dadi tsaka tsakiya ba wanda zai jiwa lafiyan ɗan adam ba. Kuma a tabbatar da cewa a ɗakin babu soro kuma babu surutu kuma babu hayaniya kuma akwai haske wanda mutum zai gani a cikin ɗakin. To gaskiya hakan yana taimakawa kuma ina son irin wannan yanayin a cikin ɗaki.

Kuna amfani da ruwan rijiya? A'a, gaskiya bama amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya tun muna ƙanana wa da yake mu abinni muka girma ba a ƙauye ba. To kaka tunda ba'a kaka muka girmaba bama amfani da ruwan rijiya. Tamam duk mutanen da suka girma a ƙauye ne to su ne ake saran zasu dinga amfani da ruwan rijiya amma tunda mu abin nuja muka girma, to musamman mene ruwan rijiya ba nan gata mu yi amfani da shi. So amma dai duk lokacin da muka kai ziyara ƙauyen zagayen a kakannin mu suna gaya mana kuma muna jin labaran rijiyoyi sosai.

Nawa matashin kake amfani da su? Eh gaskiya yawan matashin da nake amfani da su basu da adadi Ko wai dai waya da na fara afarko yanzu ace ka da buƙatar abu kaga shine iya yawan amfani da abu. Idan ka da buƙatar abu wanda ya kai naira million ɗari da sittin haka kana yawan buƙatar naira million ɗari ɗaya. Amma idan ya kasance abun da kake buƙata ba wani abu me yawa bane, haka baza ka yi amfani da abu me yawa ba kai ma.

Rubutun ka yana da kyau. Ai, gaskiya ba way yabankai ba. A gaskiya sai yau gobe alhamdulillah rubutuna yana da kyau matuka. Kuma duk lokacin da na rubutu, na gode Allah na da damar da yawa ne na makaranta kuma yawa ne iyaye waɗanda suke da son in yi karatu. Kuma duk lokacin na yake rubutu kuma ina jin daɗi hakan. Saboda a duk lokacin da na rubutu sai malalaina su ɗauka kamar wani babban doktane ko farfesa ne ye wannan rubutun alhalin shekaru kadanne ne har izuwan yanzu kuma rubutuna gyaruwa yakeyi na gode Allah.

Menene kake son canza a wurin aiki? Eh, gaskiya abun da nake son in canza a wurin aiki shine, uh, kayayyakin gidan ofis namu gaskiya haka mata a canza su saboda duk lokacin da aka je abu ya daɗe, to ana buƙatar in a canza su a kwan lokaci. Musamman ma idan abun ya kasance yana taimakon jama'a. Kuma idan ya kasance abu ne wanda yake jikin jama'a, to ana buƙatar in a canja shi. To ina kai na canza shi, ya ina son canja abubuwa da yawa a wurin aiki. Wadanda ba lalle bane wani mutum haka ya sani shi ne wanda suke yi.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Eh, ina zuwa aiki lokaci dai dai saboda aiki ne a kaina, yanda na yarda zan karba albashi in yi aiki. To haka dole in yarda in fita aiki a lokacin da aka bani umarni saboda haka duk lokacin da aka ce karfe bakwai yayi, ina tabbatarwa ina wurin aiki. Kai idan ma aka ce min aiki yau karfe biyar za'ayi, to ina tabbatar da cewakarfe biyar ina wurin aiki kuma nayi duk abin da ake buƙata dai dai. Ma'aikata kuma ina tabbatar da cewa su ma sun zo wurin aiki daidai lokacin da na sa su aiki ko kuma ma'aikatan da suke ofis nasu. Haka yana taimakawa wajen a samo cigaba da wayewa a lamarin yau da kullum.

Menene yake saka yi dariya? Gaskiya ba abu takama yadda za a ce shine yake sani dariya amma dariya idan ta kama zan iya yi a ko da yaushe. Duk lokacin da aka ce misali an yi abin dariya ina tabbatar da cewa ni na kame ko ban yi dariya ba kuma yin maganganu ko surutu na mutane ba za a iya sa ni dariya sai dai zahiri ko abun da na ga a fili.

Ya ya ka ke haɗuwa da abokan ciniki? EA, to haɗuwa da abokan ciniki dai ta danganta. Yanzu misali ace ina so mutum yana cinikin ace, ba mi misali fa. Ace misali mutum yana cinikin kayan da nake siya to kaga zan iya wa wurin ƙarfe na inga ci a mun yi alaka mai kyau da shi saboda ai abokina ne na ciniki. Amma idan mutum baya sayar abun da nake buƙata to ko da na mi alaka da shi kuma dole in tabbatar da mun ci adalci, ni da shi kawai kiɗaya na mun kama adalci hakan yana yana taimakawa.

Sau nawa kake wanke tufafi? Gaskiya wanke tufafi dai kamawa take yi. Iya yanda ake bukata kuma iya yanda nake wanke. Yanzu misali ace, tufafina ace yau litinin ne, waka lokaci ne naga akwai aiki tufana da maha'in ces na wanke amma yadda aka cewa asabar ne kula di, na tabbatar da cewa na yi wankina kafin litinin ta zagayo. Kuma haka iya na taimasa in samu sauki na ma yi wanki.

Ina jin kukan zakara da safe. Eh ina jin kukan zakara da safe, musamman ma da safe kafin ganye ya gama wayewa. A wannan lokacin zakara namiji yana kuka, za ka ji shi yana kekere kekere. To haka ina sa kunne inji ko ya na hanyar bincike in tabbatar da sha'aminin wannan zakara yake gani yake sa shi yayi ku-- yayi ihu da safe. To, da akwai ilimi wanda na addini ne ya kama dalilin da ya sa yake kuka. To ina so in samu wani ilimi wanda yake daga zamani na kimiyya in samu ɗauka shi ma.

Kana iya jefa dutse nesa, gaskiya ina iya jefa dutse nesa fiye da yadda ake tsammani. Kuma duk lokacin da ake buƙata ina jefa shi ne ya buƙata. Yanzu misa idan aka ce ana so a jefa ni dutse kamar nisan kilomita uku ko huɗu, zan saba da dinkin cewa an jefa shi haka, saboda haka yana ciwa.

Ina ka ke ajiye hotuna wayarka? Gaskiya hotuna waya na ba wani guri na musamman, ana za aje guri nashi aje waya hotuna waya. Duka lokacin da aka je hoto yana da mahimmanci a wuri na, to ina tabbatar da cewa ina cikin waya na kuma ina tabbatar da shahararsa sai da kwata illa ba kuwa wani damuni. Wai ina kuwa zuba shi?

Kana iya tuƙin mota? Eh gaskiya ina iya yin tuƙin mota kuma na koya tuƙin mota ne tin lokacin da nake ɗan ƙarami. Kuma abun da ya sa na koyi tuƙin mota shine, babbar abun da ya taimake ni ma a wurin koyon tuƙin mota shine a gidanmu gaskiya akwai motoci. Kuma motocin nan akwai na babanmu, akwai na mamanmu kuma akwai na manyanmu. Sai ya kasance kuma bayan haka akwai motoci Wanda babu masu shi. Haka yana nuna cewa kowa zai iya ɗaukan wannan motar yayi amfani da shi. To wannan ya bamu dama a wurin samun mota da za mu koya da shi. Hakan ne ya sa muka koya tuƙin mota tin muna ƙanana. Gaskiya mota ina ga duk yanda yake kuma duk girman shi ba dai alfahari ba. Ina ga ba zai bamu ciwon kai ba. Saboda mu mun koya abun tuƙa mota tin muna ƙanana. Kuma wai hausawa suka ce wai kana lanƙwasa, kana lanƙwasa wai sandan ka ne tin ya ɗanye kafin ya bushe. To mu mun koya mota ne tin kafin mu bushe.

Me kake saya daga kasuwa? Eh, yanayi ya danganta da abin da zan saya. Kuma lokacin da na shiga kasuwa shine yake bayar da la'akarin abin da nake so na siya kuma yawanci ko wane aiki da abun da za a aike ni. Yanzu misali idan aka ce wata ya ƙare ne, idan aikin ƙarshen wata ne, to ina tabbatar maka da cewa ba wannan siyayyar da zanyi a cikin kasuwa ɗin fa to zan siya kayan abinci ne. Amma idan middin ya kasance ba ƙarshen wata ba ne, to ina iya siyan kayan alatu irin su nama, irin su kwai, irin su kifi, irin su madara. Wannan ba abu bane wanda nake siya a kasuwa. To dai gaskiya abubuwan da na fi siya a kasuwa shine a jimilla bari in ce kayan abinci. Saboda ko da ƙarshen watan ne idan na shiga kasuwa nidai cefenan abinci nake yi. Idan aka zo kayan sawa kuma gaskiya duk da yake dai ina amfani da shi fa amma gaskiya bana yawan amfani da kayan sawa na jiki. Kuma hakan yana taimaka mun a wurin cewa nayi iya gwargwadon ƙarfi na. Saboda nasan nifa cefanen da nake a kasuwa na kayan abinci.

Ina kake cin abinci a wurin aiki. Gaskiya, duba da yanayin aikina kuma da yadda aikina yake, ni ba mutum bane wanda ya saba wai tafiye-tafiye na cin abinci a wurin aiki. Ni ban saba yi wa cin abinci a wurin aiki ba sai dai idan ta kama wai in je Hausawa suka ce ciki ba a sabo da shi. Ni ina gwargwadon ƙarfi na inga cewa gida na samu naci abinci wanda zai ishe ni, wanda kuma na tabbatar ba zan jin yunwa ba har in dawo daga aiki. To amma takan kama idan nake buƙatan abinci a wurin aiki to fa gaskiya ina zuwa ne ɗakin cin abinci wanda ake ce masa restaurant a Turance. Idan na je kuma gaskiya bana daɗewa, ina in taɓa abin da zan taɓa ne in tashi. Kuma abubuwan da nake ci baya wuce ƙwai ko nama ko kuma ganda ko farfesun kaza ko farfesun kifi ko jelar shanu ko ƙafar shanu da sauran su.

Kana sa turare kullum? A gaskiya ina sa turare, baran ce ma kullum, bari in ce sa'a bayan sa'a. Ni na farko dai mutum ne mai son ƙamshi kuma ƙamshi ma musamman na turare. Turare ma kuma musamman waɗanda ya zo daga ƙasashen iri na Larabawa. Gaskiya ina son irin wannan turaren. Haka ya sa nake yawo da turarena koda yaushe kuma ko da za mu gaisa da kai, za ka ji hannunka ya ɗauki turare daga hannuna. Hakan ne ya sa ma waɗansu abokanaina suke son gaisa da ni minti bayan minti kuma duk inda na shiga farko kafin mutum ya ɗaga ido ya kalle ni sai hancinshi ya baci cewa nifa nine na zo saboda ni irin turarena ɗaya ne kuma duk lokacin da nake fitashi nake shafa wa kuma abun alfahari ne in ga cewa duk inda na tafi ana kan gane ni da ƙamshin turarena. Koda mutum kan shi bai iya kalle ni ba, za ka ga ya ce, "Ai wane ya zo?" saboda turarena din dai.

Kana duba kalanda kullum? Gaskiya ina duba kalanda kullum saboda aiki kalanda wai shine hanyar da zaka tsara lamarin ka da ayyukanka da hada-hadanka da wani hidimanka. Musamman ma idan ka kasance mutum ne me hidima sosai, kana zuwa aiki kuma kana zuwa makaranta kuma kana da abubuwan da kake yinsu a gida. To idan har kana yawan duba kalanda to kalandan nan zai taimaka maka wurin sanin mene zakai a yanzu, me zakai a gobe, me kayi a jiya. Kuma daddare abunda zakayi gobe Allah ne sani amma abunda kake hasashe, wanda kake ganin misali gobe zakayi kuma sai ka shirya don shi kuma sai ka ga in Allah ya kaddara ka samu kayi. Kuma a koda yaushe idan kana tare da kalandanka ko da ka manta wani abu me muhimmanci sosai, zaka ga kalandan ya tunawa cewa fa ga abunda zakayi kuma ga abunda zakayi. Hakan ya sa muke amfani da kalanda a gurin aikinmu wurin sanin lokacin da zamu haɗu saboda mu tattauna a kan zance mai amfani.

Wacce biki kake so? Gaskiya bukukuwa ni ba mutum bane mai son yawo ko mai son bukukuwa. Amma akwai biki guda biyu ko in ce guda uku wanda na fi so. Haka misali yanzu, biki wanda na fi so shine biki na Sallah. Kuma mu a shekara a muna Sallah sau biyu ne, wato Sallah babba da ƙaramin Sallah. Ina nufin Sallar layya kuma da Sallar azumi. To gaskiya waɗannan su ne bukukuwan da na fi so kuma na ke yi a koyaushe kuma na ɗauke su a matsayin biki. Amma idan ka kawo waɗansu sauran biki kamar bikin suna ko aure da sauran su, gaskiya ne ban ɗauke su a wani biki wanda na ke so ba. Yanzu misali a ce ma ana aure to ka ga ni ba ma son zama na ke a gurin ba, sai ka ga ma ni na tashi na tafi wani uzuri na gabana. Amma ranar Sallah kuwa ni na gaya ma ni ne a gaba kuma ni ne mai raba abinci, mai raba kuɗi, mai raba abin sha kuma mai raba kaya, mai sa yara dariya kuma da sauran su. Amma idan ya kasance ba bikin Sallah bane to gaskiya ban cika zuwa ba sai dai idan ta kama.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To gaskiya ni bana wanki kuma gaskiya wankina bayarwa nake aminne. To amma idan lokaci na samu hutu a wurin aiki ko a makaranta to wata rana ina yin wanki ko don in motsa jikina. Gaskiya dai lokacin da na ke yin wanki ba zai wuce misali ace Asabar ko Lahadi. Haka Asabar ne ko Lahadi ina cikin hutu kuma yawanci musamman ma ranar kuna Lahadi ba makaranta kuma babu aiki. Kuma idan ya zamanto ba gajiya a jikina to ina ƙoƙari in ga cewa na yi wankina ba tare da na kai wa masu aiki summun ba. Amma fa idan ya kasance ayyuka sun min yawa Asabar da Lahadi ya zamanto lokacin hutu to fa aikina ya isheni fa bana garaje yin wanki kaiwa nake amin wanki. Amma idan ya kasance ina da hutu to gaga Asabar ko kuma musamman ma in ce Lahadi ina yin wanki kuma musamman lokaci da safe yake yi bana bari rana ya fito ballanta na sha wahalan yin wankin.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Gaskiya ni, ina ciniki da abokanai na yanda zamu fahimci juna. Kassan shi fahimta wani babban abu ne wanda mutane basu sani ba. Duk lokacin da na je siyan kaya, ina tabbatar da cewa na fahimci abin da zan siya kuma na fahimci wanda zan siya a wurin shi. Ko ina tabbatar da cewa shi ma ya fahimci waye ni kuma ya fahimci menene bukata na. Hakan yana taimakawa wajen cewa in ga na siya kayan da nake bukata kuma shi ma ya siyar mun da kayan da ya kai ga shi ne nake bukata. Kuma yana taimakawa wajen ya rike ni a matsayin mai ciniki kuma ina rike shi a matsayin mai ciniki. Kuma hakan yana bani ikon gane kaya mai kyau da kaya mara kyau. Kuma hakan yana bani ikon siyan kaya a farashi mai rahusa, mai sauki ba tare da an bugi hanci na ba. Lokacin da ba ka magana da abokin cinikinka ko kuma kana magana da shi magana na fuzuciya ko na rashin fahimta, to gaskiya, dukkan ku biyu fa ba za ku ci nasaran kasuwancin ba, sai dai in taka.

Kana tara sabuwar kuɗi? Eh, duba da yadda yanayi yake nake amfani da sabuwar kuɗi. Akwai lokacin da za ka ga sabuwar kuɗi ni kai nama nake ba wa mutane. Musamman ma lokacin da aka ce sabuwar kuɗi ta yi yawa a asusun banki. Yanzu kamar lokacin da muke ciki yanzu, sabuwar kuɗi ba wanda yake buƙatanta. To ni idan na je banki bana amfani da tsohon kuɗi, sai sabuwar kuɗi. To amma idan aka ce sallah ya kusa, sallan azumi ne, awu aka ce sallan layya, ina nufin babban sallah ko ƙarama. To a wannan lokacin fa kowa yana buƙatar sabuwar kuɗi. To a wannan lokacin gaskiya-- ina tara wa kaɗan saboda in ba wa wanda suke bukata. Dan ni koyaushe idan ka gana bayar abu ina duba cewa wa yene wanda suke buƙatar wannan abun wanda ya kamata a ba su. Kuma ka san duk abin da za a yi ana duba cancanta ne. Ana cewa daga wannan sai wannan, daga wace sai wacce, haka ake yi. To kuma nima haka nake a gurin tara ajiyan sabon kuɗi. Kuma lokacin da ake bukata a lokacin nake cirewa in ba wa masu bukata su ma su yi amfani da shi.

Yaya wurin aikinku yake? Gaskiya mun wurin aikin mu ya sha bambanta da sauran wurin aiki. To kuma idan ka duba wurin aikin mu gaskiya mun muna da dokoki masu tsauri. Saboda duk inda aka ce babu doka to kuma fa babu acewar fasali kenan. Kuma mu duk inda muke muna tabbatar da cewa muna da shugaba a wurin aikin mu. Dole akwai shugaba, duk damani ne babba a wurin aikin kuma amma dole akwai wayan su kuma wanda na zaɓa wanda suke wakiltar wayan su bangare. Saboda bangare da yawa muke mu wurin aikin mu misali kamar ace bishiya yana da reshe da yawa to a ko wani reshe mun ɗauki babba wanda zai dinga kula mana da lamarin mu kuma.